A tabbas Hausa, Hausa harshe ne mai kan yaɗuwa. Ko kuma in ce yama riga ya ya du. Kuwa ya taso a gidan su idan yaji ana hausa a gidan su yana farin ciki saboda kuma yawan da aka san kamar nan Kano. Aka sanmu da kasuwan ci yanzu misali, Kasuwar Kurmi, kasuwa ce mai daɗi wanda ake cinikin bayi a cikinta. Wanda Larabawa daga ƙasashe daga duniya a lokacin kowane sassa sukan tahowa domin siyan bayi ko kuma siyan wasu abubuwa na Hausawa ko kuma na al'ada da zasu yi amfani da shi. To wannan ya zamantu cewa Hausa a kan wannan zuwan da waɗannan mutane sukan zuwa, sai zamantu cewa saboda su koya ta don su yi ciniki da ita. Sai zamantu sun fara iya koyon ta kuma sukan ɗauka sukan tafiya da ita cikin ainihin ƙasar su. Suma idan suka je ƙasar su za su yi ƙoƙari su koya wani. To a haka Hausa ta yaɗu kamar mutanen sudan. Yawancinsu sukan yi, sukan yi, sukan yi Hausa sosai. Amma za ka ji bambancin Hausar tasu tamkai irin Hausa ce irin ta masu irin ƴan maiduguri. Amman kuma idan kazo ka duba hausa tariga ta gama zagaya duniya yanzu wace ƙasa ta turawa wadda ta bunƙasa a mulkin mallaka kamar irin su Faransa, kamar irin su Amerika, kamar irin su Ingila. Diz za ka tarar da su suna da tashoshi na da suke ba da labarai da kuma ƙaddamar da ayyukansu na Hausa. To wannan cigaba da hausa yasamo ya samo asali ne tunda ga bigiri na irin na kasuwanci da yawan ci mutane suka fara shugowa ɓangaren afurka kamar irin Kasuwar Kurmi da na ba da muku gaya maka cewa Kasuwar Kurmi tsohuwar kasuwa ce. To kuma da suka zo ko lokacin da turawan mallaka suka zo mallaka sai suka tarar cewa Hausawa da suka zo ɓangaren arewacin Najeriya sun same su da ilimin addininsu da kuma kuɗaɗen su na cinikayya. Haka zalika kuma sukan da wayewa. To wannan abun ya sa su kuma suka ji daɗi har a nan Najeriya suka ɗauki gaba ɗaya na mugamar ɗayan jagorancin Najeriya suka ba su. Ba don komai ba saboda sun same su cewa da ilimin Hausawa, da ilimin su, da addininsu har kuma da har kuma da wani abu da suke ciniki, da suke ciniki da shi na da suka mai da shi wajen wuri. Mu ke ce mai wuri. Shi ne za ka kai wurin nan ya zamantu cewa shi ne kuɗi. Za'ayi amfani dashi wajan sayayya. Ansan wuri guda kaza shine zai sai kaza to Hausa ta riga ta gama bunƙasa. Kuma duk asalin bunkasar ta ya janyo ne ba don komai ba saboda kasuwanci. Kasuwan cin nan dai da akiyi hausawa sukan shugowa larabawa su shugo raguwan ƙasashen turawa su shugo shine yakan janyowan hausa ta bunka sa acikin duniya gaba ɗaya dan badance nahiyan afutka ba. Yanzu da wuya ka je yanzu barin na ka misali yanzu ka man Nijar. Ka ga ai sun ɗauki Hausa a matsayin shi ne yare nasu na farko da za su yi amfani da shi. Kuma ba don komai bane ba saboda gaba ɗaya dokacin mutanen Nijar ɗin suna jin Hausa sai suka mai da ita domin ta zamo musu cikin adalci da maitu. To haka zalika idan ka duba wasu ƙasashe irin su Sudan, irin su Egypt. Diz za ka tarar wasu Larabawan ma idan ka je kai ba ma taƙaitakar Borno ba muka. Idan ka je Saudiyya yanzu shagunan wasu mutanen za ka dinga mamakin yanda a wurin su ke samu su ke yin Hausa tar. Yanda ka san haka ake cewa jakin Kano. Ka ji Hausar su kamar jakin Kano. To Hausar Alhamdulillah Hausa ta bunƙasa ba don komai ba. Ta hanyoyi daban daban ta fuskata kuma bamban-- muhimmin abin da ta fara bunƙasa a daga kasuwanci ne. To kuma gaskiya ina alfahari da kaina a matsayin Bahaushe domin duk inda na shiga.